Sa'o'in da nake yi, akanwa yana kallon wayata, a ƙalla sai in yi sa'a biyar zuwa huɗu abun da ya sani ke sa'a biyar zuwa huɗu saboda wayata bata da riƙon caji iyaka daɗewar cajin take nan. Kawai shine.

Abun da yake ba ma ƙwarin gwiwa a aiki shine ka yi aiki, ka ga yayi aiki, ya yi mai mota ya ji daɗi. Shi ne abun da yafi ba mu ƙwarin gwiwa. Abu na biyu kuma sai kuɗi. Idan ka yi aiki aka ba ka kuɗi, za ka ji daɗi, zai ba ka ƙwarin gwiwa domin ka maida hankali gobe ma ka ƙara yara.

Abubuwan da na ke yi domin kiyaye lafiyata suna da yawa. Na farko sai na kafa gidan sauro domin na shiga domin guje ma cutar sauro, cizon sauro kamar maleriya haka. Na biyu sai na gujema shan man gyaɗa domin ta dar min da ciwo kamar ulcer haka.

Lokacin da nake cin abincin dare na shine misalin karfe takwas da rabi zuwa karfe tara, abun da ya sa lokacin nake dawowa aiki kuma da naci naɗan tattaɓa waya ta sai na kwanta na yi barci kuma ya fi mun sauƙi sannan da safiya in tash in karya.

Wasan da nake yi a waje, ile-ilen wasan da nake yi a waje shine na farko ina yin wasar ƙwallon ƙafa domin yana bulge ni yana ban nishaɗi. Na biyu kuma ina yin wasan langa wadda ake ɗangale ƙafa ana shusshulawa ana tsalle shima yana bulge ni. Suka kaɗai ne wasan da nake yi a waje.

Yadda nake bikin haihuwa, idan aka haihu a gida na misali, zan dama kunu, sannan a yi abincin zanen suna, sannan a je masallaci sai a zana ma yaro suna. A sai dabino a yi sadaka da golo, sannan a ci abinci a yi biki da marece. Yan matan unguwa su zo sai su yi balka.

Eh kwarai kuwa ina iya hawan keke saboda bazan taɓa mun cewa ba. Baba na ya taɓa saya min wani keke na hau ya mun daɗi. Na ɗana tun ban iya ba. Akwai masu da na taɓa hawa in ɗana. Ina cikin wanawa na faɗi na jimu shi har sanadiyar iya keke na.

Gaskiya, na fi son fensil. Abin da ya sa na fi son fensil, shi fensil idan ka yi kuskure kana iya gogewa amma shi alƙalami idan ka lugu ta ka riga ka lugu ta. In ji malam Bahaushe ya ce, "Bakin alƙalami ya riga ya bushe ba zai gogu go ba amma shi fensil zaya gogu lafiya." Lau sai ka sake yin wani. Shiyasa nafi so.

Tebulin mu a wajen aiki muna da tebul kala biyu. Tebulin mu na farko wanda muke aza kaya muna aiki akwai kuma tebulin da muke zama. Wanda muke aiki duk shi yayi maƙal maƙal yayi mugun dauɗa ba kyan gani. Amma wanda muke zama saboda idan kostomar ya zo sai ya bashi kuɗi ya zauna don ba sai ya ɓata kaya ne ba.

Launin tuwadan da nake aiki da shi shine baƙi. Abin da yasa nake aiki da baƙi baƙi yana iya rubutun sha da shi, a yi magani da shi yasa. Amma da son samu, ina fi son yin aiki da ja domin ja yana sa rubutun allo yayi kyau, yayi zasha. Amma tunda baƙi ya fi amfani, sai nake amfani da baƙi,

Eh, ana rufe baki lokacin hamma. Abun da ya sa nake rufe baki lokacin hamma, sanda muna yara ana ce mana idan baka rufe ba cuta zai shiga, ko ko shiɗan zai ma fi tsadi a baki. Shi nasa idan zamuyi hamma sai mu sanƙen rufe bakinmu saboda gashi ɗaya munafi tsadi a cikin baki. Amma wasu basa rufewa sunfi son su buɗe ha.

Kai gaskiya ina kalba kina aiki sosai, wasu lokutan ma sai na kashe wayata saboda bana son a dame ni idan ina aiki. Saboda kiran nan yana mugun ciwon ne, bana son idan ina aiki ana kirana. Dan wani sabon ɓata lokaci ne a aiki, nasa nake kashe wayana wasu lokuta.

Kofofin labarai da nake amfani da shi ya kasu kashi biyu. Ina amfani na farko dai ina amfani da jarida, na biyu kofalta biyu da nake amfani da shi ina amfani da waya ta akwai wasu manhajoji da cike cike da su nake watsa labarai.

Matashin da nake amfani da shi guda biyu ne kawai. Abun da yasa nake amfani da guda biyu shine bana son matashin su min yawa. In rasa ya zanyi dashi. Matashi na farko ina sha ce kaina da shi ne idan nayi aski. Na biyu kuma idan suma ta ta talu sai in zan ƙin sa shi ina sha cewa.

Ba na sa safa a kullum. Abin da ya sa ba na sa safa a kullum, wasu za su zata ina da kaushi ne ko hasu shiysa ba na sa safa a kullum. Amma abin wasu lokuttan na kan sa a irin lokacin sanyi haka idan ana sanyi kullum sai na sa safa saboda kare kaina daga cutar sanyi.

Yadda nake gina dangantakar kasuwanci na shine, idan ka zo kafin idan ka yi sabon zuwa ne a wurin aikina, zan fara sa a kawo ma ruwa domin ka sha, hakanlin ka ya kwanta da ni sannan mu fara tattaunawa in ji me ke tafe da kai. Hakanan nake gina dangantakar kasuwanci.

Man da nake amfani da shi kala uku ne, kala uku ne, kala na farko wanda nake shafawa kala biyu kuma ina dafa abinci da su ne. Kala biyu in da nake da fahimci da su ina dafa abinci da man gyada ina dafa wa da manja wanda nake shafawa kuma shine normal mai na shafawa a jiki.

Wayar da nake amfani da shi shafa shafa ce. Abunda yasa nafi shafa shafa na ga yanzu ita duniya ke yaye idan ma baka da wayar da ake shafawa ke bawa ne bani. Shinasa naje kawai na sawo guda biyu sai na so latsa latsa da shafa shafa. Ni ma na shigo gari don ayi dani.

Eh kwarai ko muna yin wutar ice. Abin da ya sa muke yin wutar ice shine ba ma da kuɗin sayen gawayi. Shi ne kawai sai mu je daji da gatalin mu, sai mu salo icce mu sassauko domin mu yi aiki da shi. Idan mun kai yi aiki da shi ya rage, ya zama gawayi sai mu yi aiki da shi.

Yadda nake kiyaye kalmar sirri shi ne, idan aka bani kalmar sirri bana fada ma kowa gudun ga 'in mance sai in je in samu littafi sai na rubuta shi. Dan gudun ga 'in mance ba se na gayi ma kowa ba saboda an sha yi min irin haka na fada ma sai kacuce ni kaje baya kaci amana ta.

Lokacin da nake cin abincin rana na shine misalin ƙalfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi, zuwa wannan lokacin rana ta yi kunku da na tashi ina lalo a gidan mu abun da na ga ana yi ke nan kuma shi zan yi bazan kalla ƙa'idan gidan mu ba. Gaskiya na fi so na ci abinci na a wannan lokaci.

Ni ina tufal da miyau na a makewayi. Abunda yasa nake tufal wa a makewayi, duk inda na tufal da shi a tsakar gida na baiyi ma'ana ba saboda zai mayi kamar ƙazanta. Amma da naje makewayi na tufal da shi, sai na zuba ruwa biyu ruwa ya wuce. Shinkenan na gama da matsalar shi.

Dangantakarmu da shugaban aiki? Ba wani dangantaka tsakaninmu da shugaban aiki danni banada shugaban aiki, nine shugaban kaina a gurin, sai dai nida yalanana misali. Abun dana fahimta haka amma ni banada wani yaron aiki ko shugaban aiki ni dayane a wajen aikina.

Ni dai gaskiya 'ya'yan itacen da na fi so, na fi so 'ya'yan iccen zaitun. Domin 'ya'yan iccen zaitun suna da matuƙar daɗi ga ƙayatatwa, na biyu kuma suna ma kara lafiya ga jiki gaba da annashuwa. Ni dai gaskiya ina son 'ya'yan iccen zaitun.

Yadda nake aje takardun aikina shine idan na dawo da takardu masu amfani, akwai wani wajen ajiya da nake da shi inda babu mai zuwa wajen sai ni sai in kai su can in ajiye. Sanda na tashi neme su, iya ka in je inda na aje su in ɗauko.

Akwai, akwai wani mawaƙi wanda nake sauraron waƙanshi a lokacin da nake jin damuwa. Idan na saurari waƙanshi, duddamuwa ta takan gushe ta tafi ta zo min a mafarin ciki. Idan na shiga damuwa gaskiya, waƙan wannan mawaƙin nake shaya fimin sauƙi da annashuwa.